Eh tabbas ina share ɗakina sau biyu kowane rana. Kafin in je gurin aiki da safe zan tabbata na share ɗakina kuma na dawo da yamma in sake tabbata cewa na share ɗakina kafin in kwana. Ai share ɗaki abu ne mai kyau kuma abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata ace duk ɗan'adam yana yin sa saboda ace a sami ɗaki shi da tsafta. Kaga share ɗaki abu ne mai kyau wanda ya kamata ace kowa da kowa yana yin sa. Shiya sa ni ma bana wasa da share ɗaki ba. Ace a zo guri ka a sami ɗaki ka yana da datti kaga ba kyau. Shiya sa kowane rana ina share ɗakina sau biyu.

Ehh tabbas na sanya agogo a hannu a ko wanne lokacin ma. Saboda ya mun kyau kuma yanada da kyau a ce. Mutum yana da agogon da yana ta duba lokaci domin ya yi ayukan sa. Shiyasa ina sa agogo a hannuna a ko wane lokaci yanzu.

Malaman da nake fi so shine wanda yana koyar da ɗalibai kuma ya tabbatar cewa sun so ni kuma sun yi abun da yana koya musu, sun gane da shi sosai. Wannan malami ne nake fi so sosai saboda shi ne wanda ya fi gane ce wa ya damu da cewa ace ɗalibinsa suna gane abun da yake koya musu.

Eh muna amfani da ruwan rijiya amma muna amfani da shi ne saboda waƙe-waƙe. Muna yi wake-wake da su ne, ba mu amfani da shi do mun yin shaba. Muna amfani da shi ne kawai da muyi wake-wake da kuma wanka illa wurin da muna amfani da shi kenan.

Wanda yake kakafa mun baya shine abun da na sani. Allah kaɗai shine na sani. Bayansa ba kowa. Saboda da taimakon sa ina arka na. Da taimakon sa ina komi da komi. Bana jira wani cewa in ba shi ba bazan iya arka na ba. Allah ne kaɗai yana da iko haka.

Ina zuwa wurare da wuri, ba na zuwa da baya, ba na zuwa daga baya. Ina zuwa wurare da wuri saboda in samu abin da ana yi, in gani abin da ana yi. Ai shi zuwa wurare da wuri ya fi daɗi kuma shine ma alkairi.

Ba zan iya kirga su ba saboda ai ruwa abune wanda mutum yana sha a kowane lokaci ba shi da adadi. Cewa ina shan ruwa kaza, kokawa ina shan ruwa sau kaza. A, ruwa a bune wanda mutum zai ca ba tare da ya san nawa ya ca ba, ba tare da wani adadi ba.

A'a, ba na ca magani kullum ba, sai dai ran da Allah ya ƙaddara cewa ina da ciwo, zan iya in je kemes sai in saya magani in sha. Amma ba wai ko wani rana in sha magani ba, ba na ca magani kowane rana, ba na ca magani kullum.

A'a, ba na so wurare masu hayaniya ba saboda hayaniya yana sa ni ma inji wani iri a jiki. Ba na so wurare hayaniya ba, na so wuri ne mai shuru wanda ba hayaniya ciki ba.

Takalmin da na ke fi so shine takalmi fari kuma pams, shine ya fi mun dadin tafiya a duk wurin da zan je. Yana da kyau, yana da kyau sakawa kuma yana da dadin tafiya a kowane wurin da za ka je.

Ina farka kullum, dai misali karfe biyar na safe. Dazara karfe biyar nayi, na farka kenan, domin in samu in yi wato sallah na asubahi akan lokaci kuma bayan sallah inna dawo sai in fara shirye shirye zuwa gurin aiki.

Eh kujeru na suna da dadi saboda nine nike amfani da su kuma ni na so yaya su ke. Saboda haka a gare ni kujeru na tabbas suna da dadi kuma suna da kyau a zauna, suna da kyau mutum ya zauna kuma ya ji dadi abinci.